Assalamualaikum warahmatullah. Eh, n-na iya tuƙin mota. Gaskiya na yi tuƙin mota sosai a dan shekarun baya. Ko. Yanzu ma kawai saboda bani da mota ne, shi ya sa na haƙura. Amma ina iya tuƙi har gari-gari, anguwa-anguwa, ƙwararo-ƙwararo. Na yi tuƙin mota sosai.

Assalamu alaikum wa rahmatullah. A gaskiya shi Sa belt sai an daure saboda yana da takura. But amma ya danganta da yanayin kayan da nake sawa. In in sawa wandon jeans ko chinos, like riga da wando kenan dole ina Sa belt. But amma in kayan mu na sawa na gargajiya to ban cika damuwa da Sa belt ba. Saboda kayan ma akasari ma ba masu sanin Sa belt ba ne sai ta zoge wani ɗan iyya da ake sawa kawai da shi ake ɗaura wando. Kuma yafi daɗi yafi sauƙin amfani akan shi belt. Shi yasa amma yanzu haka ma belt na a jikina kuma jiya ma da yau duka belt na sa. Saka makon ni ina sa ƙananan kaya. Amma shekaran jiya ran Juma'a kenan ban ɗaura belt ba. To, abin sada yi wannan tambayaya naku ba na Sa belt kullum kullum. Ba kullum nake Sabel ba. Sai ran da na sa ƙananan kaya. Shine to ya na dole zan Sa belt. Kamar rana irin tebu kenan.

Assalamualaikum warahmatullahi. Barkan ku da aiki, barkan ku da yamma da fatan kuna lafiya. Eh, ina iya cin tabarnuwa amma ba a koyaushe ba. But yanzu ina jin daɗin abinci in akwai tabarnuwa a ciki ba kaman a da ba.

Assalamualaikum warahmatullahi. Um wayana tana daidaita haske da kanta. Sakamakon wayoyin da wayoyin zamani ba kaman na da ba. Dole suna daidaita haske da kansu ba tare da woni samun damuwa ba. Haka inda rana ne ka shiga ko da dad-dare, zakaga komai eh abun nan ɗin yana daidaita yanayin idon ka inda bazai cucai da kai ba. Nafi ye ganin komai ka karanta. Wayan gaskiya tana matuƙar burge ni.

Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh ina amfani da gidan sauro net. Sakamakon ba maganin sauron da ya kai shi. Duk yadda ka sa su maganin sauro, kowane iri ne. To, zuwa ɗan wani lokaci in maganin ƙarfin maganin ya rugu, za ka ji sauro. To, kuma gashi a yanayin da muke na lokacin zafi. To, dole za ka bukaci ka buɗe windo. Duk da shi gidan net ɗin ma shi ma yana da zafi. Amma tun da za ka bukaci ka buɗe windo, to the best abun nan shi ne ka sa Hello. Testing.

Kuɗin wutar lantarki na a wata duka naira dubu huɗu muke biya sakamakon basa barin wuta. To a da bangae ko garin da ni nake aiki, to shi kuma da kati nake amfani. Shiɗin ma ba waɗansu suke bari ba to ban cika shan katin da ya wuce dubu biyu a wata ba. To duka duka dai in ka haɗa kuɗin wutar lantarki bai wuce naira dubu shida a wata ba. Amma gaskiya saboda basa son barin wutan ne, to ina ƙoƙari ma in samu in haɗa sola. To zan samu sauƙin wannan zafin yanayi na zafi da ake ciki ga kuma rashin barin wuta to abun ya yi yawa.

Assalamualaikum warahmatullah. Agaskiya bani don taƙamaiman lokaci na cin abincin rana kawai, sai dai yana faruwa ne lokacin ina ji yunwa ko zan je in nema. Amma bani da wani takamaiman lokaci. Sai abun nan, eh, sai zamana kawai. Yawan ci ma kamar karfe huɗu idan na dawo daga wajen aiki, to a lokacin na ke samu in ci. To wani lokacin ma ko da ba na ci sai dai ko na dare da ke. Yawan ci yanzu saboda na ke ci.

Salama alaikum warahmatullahi. Ai shi shinkafa abun so ne a ko da yaushe kuma a wajen kowa. To ko yara ƙanana sun fi son su ga shinkafa akan tuwo. Dudda ma yanzu shinkafan yayi arha ba kaman da ba mutane sun gaggaji da ita. Amma dud da haka dai kowa ko a gidan, ko yara kowa ya fi son shinkafa. To mu shinkafa ya fi soyuwa a gare mu. Tuwo kuma sai manya ko kuma inrin lokacin da ka dan ka ka gaji da shinkafan to nan ne za ka yi sha'awan. Amma ba wai dan ana so ba. Shi an fi son shinkafa. Shinkafa ya fi daɗi kuma shinkafa shine ake haɗi kala kala. Za ka yi jollof, za ka yi da miya, za ka yi da mai da yaji, za ka yi da wake, za ka yi da doya, za ka yi da taliya, za ka yi da macaroni. To shi ita shinkafa ta fi saukin sarrafawa kuma ta fi soyuwa a ko ina. Amma ko tuwo fa in ya kwana ma shi ke nan shinkafa ko ya kwana za ka iya dauka aka ƙara ci ka ɗumama. Amma tuwo fa zai a hankali gaskiya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi. Gaskiya ba na zuwa saboda yanzu ba ni da lokacin ma kallon fim kuma saboda, eh, abun da ya sa kuma da ɗin ma da nake zuwa yawanci kallon ball ne toh kwanan nan tun da na fara kallo a waya kuma ina kallo a gida. Toh kwata kwata na daina zuwa.

Assalamu'alaikum warahmatullah. Gaskiya na ji dadi sosai da wannan tambayan. Ai shi, aiki ka gan ka kana zuwa ma kana aikin shi ma wata babban nasara ne da kuɗi ba zai iya saya ba. Kuma mu aiki na samu nasarori da dama. Na samu ƙarin girma, mun samu ƙarin albashi. Gashi ina karatu, yanzu haka a ofis dina ni oga ne, ina da wasu da aka turo under ni suna aiki ni nake koya musu aiki. Komai nawa su suke yi. Shiyasa amma a ko da yaushe, shi nasara a wajen aiki abu ne baya ƙarewa sannan kuma ba a competition ba a kishi da shi. A kullum cikin samun nasara ake. Ubangiji kuma allah ya ƙara mana nasara.

Assalamu alaikum wa rahmatullah. A gaskiya rubutuna ba shi da kyau amma yana karantuwa. Duk da dai a masu ilimin fasaha suka ce duk wanda rubutun shi ba shi da kyau yanzu yanzu an fi samun masu ilimi a cikinsu saboda kwakwalwarsu ya fi hannunsu sauri. Saboda ina rubutu da sauri sosai shi yasa rubutun baya zuwa da kyau yadda ake expecting. Amma ina rubutu da sauri kuma ina iya yin rubutun da mutane za su iya zai karantu mutane su karanta.

Assalamualaikum warahmatullah. Gaskiya ina tafiya a ƙafa tafiya mai nisa fa. Saboda wani lokacin ina iya kai awa ɗaya a ƙafa ina tafiya. To ni duk dai abun nan wani lokaci ina ɗan tafiyan ƙafa saboda ina ɗan motsa jini. Ina son tafiyan ƙafa sosai saboda yana ƙara lafiya, barin ma ta tssafe. In ba yanzu ba tun da ba, bana iya gudu, to hatta hanyar tafiyan ƙafa ne kawai da ke motsa jinina.

Assalamualaikum warahmatullah. Gat-- maganin gabatar da rahoto duk da dai ba aikina ba ne, amma akwai yan field ɗin wanda su aikinsu ne, sun yi training saboda gabatar da rahoto. Amma duk da haka, mu ma muna iya gabatar da rahoto. Muyi shi dalla dalla, kamar a wajen presentation ko kuma wajen defence daddai sauransu. To shi aikin gabatar da rahoto yana da daɗi sosai, musamman in kana da ilimin abun kuma ka san me kake yi to ba zai wahalar da kai ba. Ina iya gabatar da rahoto daga farko, ina iya farawa tun daga kan intro, eh, gaisuwa. In yi introducing din kaina, sannan kuma in gaishe da baƙin da suka zo wajen, imma akwai special guest ka gaishe su. Sannan kuma sai ka fara ka ɗauko topic ɗin ka introduce topic ɗin da kake so ka yi magana a kai. Sai ka fara yin, eh, dalla dalla abun da ya shafi topic ɗin da har ka zo ƙarshe, ka faɗi amfanin shi, kuma ka ba da shawara. Sannan kuma sai ka jira ka tambaya in akwai mai tambaya ko ƙarin bayani akan wanda bai gane ba. To, a nan mu duk mu na iya yin wannan cikin natsuwa.

Assalamualaikum warahmatullah. Karɓan baƙo ai abu ne mai daɗi man da daɗi. Koda yaushe kowa in akamai bako shine zakaganshi acikin farin ciki. Toh a gaskiya karban baƙo, ina iya karban baƙo cikin fara'a Inyazo ya zauna akawo mai ruwa da abunsha, akawo mai abinci, abasa, inyaci kuma sai afaramai taɗi ana kallo haka, ana tambayanshi ya gida, ya abubuwa, anadai tambayanshi labarin ya bayan rabuwa. Inta rifi ko yaushe yanaso ayi taɗi ayi keeping nashi busy. Ƙar baƙo inyazo kuma yaji gida shiru, In ya ji gida shiru to gidan zai gudare shi to Wani ko yayane kaɗan yi hakuri kuna ɗan taɗi ɗaya biyu, ɗaya biyu da shi to. To zaka ji daɗi shi ma zai ji daɗi zai fahimce ka.

Assalamualaikum warahmatullahi. A gaskiya a kafofin yaɗa labarai, na fi amfani da kafofin yaɗa labarai na zamani wato social media kamar su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok da dai sauransu. Saboda yanzu ba sai ka ji rediyo ko ka tsaya ka sayi jarida ba. Kawai kana zaune a wayarka in ka shiga Facebook ko Twitter duk abun da yake faruwa in recent za ka ga an yi posting. Saboda duka gidajen yaɗa labaran ma suna da shafukansu a wannan social medium. To su kuma dai a current duk abun da ya faru a daidai lokacin za ka ga sun yi posting. Yawan ci in ka ji abu ma in ka duna labari toh ka tafi fejinsu da dare ka je ka duba in gaskiya ne za kaga sun sa. In kuma suna ɗautin in abun za ka ga ba za su sa ba. Za su jira sai har abun sai ya tabbata. Toh yanzu a ƙasar mu mutane matasa dole suke da babban waya dai a hannu. Sun kuma yi amfani da kafofin yaɗa labarai na sadarwar yanzu su wato social media ke nan. Yanzu abu ne mai wahala ka gan antsaya ana sauraron rediyo kamar dah. Yanzu ba a wannan. Allah ya sa mu dace.

Assalamu'alaikum warahmatullahi. Eh, ina da manufa na wata wata. A kullum, a kowane wata akwai adadin kuɗin da nake so in ajiye ko kuma akwai abin da nake so in yi ko kuma akwai abin aikin da nake so in yi ko kuma akwai abin da nake ziyara. Ina dai a directories dina, ko ince a dictionary dina ko diary dina ina rubutawa abubuwan da nake so in yi yanzu kamar a bangaren investing duk wata in anyi salary akwai abun da nake warewa in yi investing sannan kuma akwai wa'inda duk ƙarshen wata nake kiransu a waya sannan kuma akwai wuraren da nake iya zuwa duk ƙarshen wata nakan yi zuwa in bi wasu sannan kuma akwai abubuwan da nake yi dai wanda duk ƙarshe a ƙarshen wata nake yinsu. To a kowane wata muna tafiya a jadawali a bisa ko tsarin aikinmu. Muna tafiya ne a bisa jadawali na aiki. Ana ko ƙarshen shekara kalanda ya na fitowa akan duk wata ga abun da za a yi wannan satin ga abun da za a yi ko ko wannan month din ga abun da za a yi.

Assalamualaikum warahmatullah. A gaskiya, shi ziyara tourism a turanci abune me kyau. To ina da gurare da dama da nake so in ziyarta, kama daga nan gida Najeriya zuwa wasu ƙasashe daban. But amma abu na farko da nake so in ziyarta shi ne ƙasa mai tsarki wato Makkah Saudi Aredi. In kai wa masoyina annabi ɗan gatan Allah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kai mai ziyara. Sannan daga nan ina so in je ƙasashen Euro, son samu gabaƙi ɗayan su like Euro tour ke nan. Daga nan sai mutum ya ɗan dawo ta Dubai ya huta. Mutum samu irin wannan ziyarar fa ba ni kaɗai bane, son samu mutum ya je ziyaran nan ni da matana ziyarar zaofi, mu je ƙasashe da dama daban-daban mu dawo. Amma wannan fa duk fata ne, kun san yawo irin wannan yawon sai da kuɗi. Kuma yanzu yanda bizan ma yake wahala. To zai yi wahala mutum ya samu visa.

Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh, a wajen aiki ba ma da iya shugaba ba da kowa ma dangantakar mu akwai dangantaka mai kyau tsakanin mu. Ba wani tashin hankali. Shi naman aiki in dai ba wani abu ba, baza karya a'idodi ba, za ka zo akan lokaci kuma duk abun da aka saka za ka yi. To, ba za ka taɓa samun saɓani kai da shugabanka a wajen aiki ba. In dai ba wani bane ya haɗa ku, sannan kuma kai ka guji ƙananan surute surute, na gulmace gulmace da ma aikata da suke yi. A kullum, ya zama na in ka zo ka san abun da ya kawo ka, abun za ka yi, in ka gama ka tashi ka tafi. Shi ke nan. Ba ka wani damuwa. Gaskiya muna da dangantaka mai kyau. Tun da ni ma akwai wasu a kasa na. Kuma dangantakar mu gaskiya har ga Allah tana da kyau. Ba wani abu a ciki sai kawai kullum ayi aiki an zama kamar 'yan uwa. Abawa juna shawara, azauna ayi taɗi in ba aiki.

Assalamualaikum warahmatullah. A gaskiya muna metone sadarwa itun irin na da. Ana, ana, ana, in wani abu a ɗauka yanzu ko wani umarni ko wani comment, ana yin memo ne. Sai a aika wa staff din da ya shafa. An rubuta a memo saboda kowa ya ajiye record. To, da ke kuma muna da WhatsApp ɗin kuwa wani ya shafi kowa da kowa za a rubuta memon, sai a ɗauki hoton memon a sa a WhatsApp group ɗin da kowa zai gani. Kaman ace wani sanarwa za a ba da hutu ko kuma meeting, ko dai wani abu dai mai muhimmanci da yake so a da ake so kowa da kowa yana da alaƙa da wannan. To yanzu a WhatsApp group ɗin kowa yake nan. Da ma'aunin email official way ɗin da muke sadarwa shine kawai ta memo. Ana rubutawa shi ke nan an rubuta sai a tura.

Assalamu alaikum wa rahmatullah. Takardu a wajen aiki akwai tsarin ajiye su. Ko wane takardu, masu mahimmanci da ban mu na da wardrobe, mu na da cabinet da dai sauransu. To abun mai mahimmanci gaskiya yawanci kaman files na ɗalibai mu na sa su ne a cikin cabinet. Wasu memo memo kuma mu na sa su ne a cikin files su ma a cikin cabinet ɗin su. Yawanci dai mun fi ajiye takardu a cikin cabinet. To wanda kuma ake amfani da su yau da kullum shine mu ciro musa a cikin files su kuma mu ajiye su a kan desk saboda ka san za ka, za ka iya neman su ko wani, wane lokaci.

Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan tambaya naka tambayan ta zamo min tumummi wahala. Saboda to fa that is babbar interest kenan aiki da rayuwa. Even to gaskiya yanzu kan abun mafa ya zama abu ɗaya da shi aikin shine rayuwa. Tunda garin da na taho ni na zo ne a matsayin bako ba a garina na haihuwa bane. To dole ina nan garin kawai ba wani abun da zanyi sai aiki. Wani lokaci in ya kama bana dawowa daga ofis ma da wuri sai in kai har ƙarfe shida na yamma ko kuma a wasu lokuta kamar irin wannan week ɗin kwata-kwatar ban ma zauna a gida ba dukka naje ofis ne saboda Lahadi. To shi ne zai aiki da rayuwa kawai duk wanda ya kama anayi ne, anayi ne. Amma gaskiya rayuwar aikin kamar yafi yawa duba da yanda muke ayyuka da kuma kiraye-kirayen waya da saƙonni ta WhatsApp na masu damuwa wanda suke neman attention naka. To dole ka, dole ka kula su kuma dole ka basu lokacin ka. To wani kuma abun rayuwa in ya tashi sai dai in maybe ko nayi tafiya na koma gida to nan ne. Shi kuma dole ’yan uwana suna da lokacina yawwa zanje wajensu mu gaggaisa akwai majalisun da muke zuwa muna zama. Wanda dole in kana wannan majalisar kuna taɗi ko an maka magana a wannan a online din ma ba lalle bane ka kula su saboda za kace maybe sai ka zo kwanciya za ka duba. To kan gaskiya ni rayuwa na to aiki shine kusan 70%. Tunda kullum a cikin aiki muke amma bana kuma jin daɗin aikin dole sai na zo asalin garin da nake aiki inda ba garinmu ba. To na san ina zuwa wannan garin to komai zan ajiye shi ko ma meyene just kawai sai na aiki. To kuma kaga aikin shine rufin asirin kullum ana kai. Kullum aiki ina ka je aiki ina ka fito aiki just kullum maganar aiki. Sai wani lokaci maganan ɗan kasuwanmu da muke ɗan ni. Amma yawanci abokaina ma da muke abunansu kullum wanda wajen aikinmu ɗaya ne to sai ya zama na bamu da wani ma magana da zamuyi face yawuce maganan aiki ko kuma a me yake faruwa a ma'aikata. Wane ya yi wane, a'a anyi transfer ɗin wane a'a anyi kasa. Amma dai har ga Allah ko ma me yake tafiya ko ma me yake faruwa ban taba ajjiye aiki in zauna wai ban yi shi ba. Ko, ko bana gari ne in aiki ne yace ni zanyi zan iya assigning wani in sa wani yayi taking care of wannan aikin kafin na dawo.

Assalamualaikum warahmatullahi. Ita rayuwar nan kullum a cikin koyon sabon abu muke, kuma duk abun da yazo sabo indai kana so a cigaba da tafiya kai ma da kai, a zamanin dole ka tsaya ka koya. To ni dai gaskiya alhamdulillah tunda ina ɗan iya kwamfuta kuma ina ɗan karambanin. To yanzu duk abin da yazo sabo, wani abu ma da kai na zanyi basai annuna min ba. Wani abun kuma wadda ban gane ba, zanje a nuna min to yawanci wannan in ban gane ba kuma ba mu nuna min ko browsing zanyi ko in tambayi AI, ya, ya ake kaza. To sai bayanin ya fito filla filla ko kuma nakan iya zuwa YouTube, in yi tambaya ya ake kaza in kalla ma a bidiyo wanda shine yafi sauƙin fahimta. Shi fasaha dole ne yanzu indai kana so duniyar ta cigaba tafiya da kai ba kamar yadda kai ɗan ƙauye ba. Ko wani kala ta zo to dole ne ka tsaya ka koya. Ya zama maka dole ba zaka ce a'a kai ba mutumin yanzu bane ko naku ba yayin abun ake yi ba. Wannan sabon yayi ne. Karka kuskura kayi wannan, ko a kasuwanci ne ko a meye ne. Indai kana so ka zama cikakken mutum ka waye wanda komai yakan yau yana tafiya daidai da zamani. Duk abun da yazo sabo, ka tsaya ka koya. Kar ka iya abu.